Wane app kake amfani da shi don saƙonni. Ina amfana da Facebook don saƙonni, ina amfana da WhatsApp don saƙonni, ina amfana da TikTok don saƙonni, sannan kuma mobile messenger ɗina don saƙonni. Ina kan tura saƙonni zuwa gurin abokaina da iyalina.